Yaya dangantakar ku take da makwalbata take? To, idan na fahimci wannan tambayar, ah, dangantaka da makwalbata gaskiya akwai, bamu da dangantaka saboda ni ba ɗan kwalbiya bane. To masu kwalbiya su suke da dangantaka da irin su.

Kuna da ma-manufana wata-wata? Eh, ina da manufa na wata-wata. Manufana a kowace wata, in samu a kowane wata akwai abun da nake ƙoƙari. Kaman misali, a-adashi haka nakan yi kowane wata saboda manufana idan ƙarshen wata yazo in biya kuɗin shekara na haya kenan.

Wane irin wasa kake yi a waje? To, ah, wasan da nake yi a waje ina yin wasan ba, ba-- ina yin wasan da ya kamata ne. Bana yin wasa da zai wuce ƙa'ida. Saboda idan ka yi wasa da ya wuce ƙa'ida, abin zai je ya dawo ne wanda wato ba zai yi kyau ba, ba zai bada sakamako mai kyau ba ke nan. In na fahimci wannan tambayar ke nan.

Yaya kake kiyaye kalman sirri? Eh, gaskiya ina kiyaye kalman sirri saboda, a, abin da ya zama sirri bai kamata ya zama na kana fidda shi ba nakan yi ƙoƙari ya zama na, um, duba da yanayin da tun abin da aka ce sirri, to ba ko da yaushe nake fidda wannan kalmar ba. Wannan, a, taƙaice gajer ce misali ce ke nan. Eh mana.

Kana fin son bus ko taxi? Eh, gaskiya na fi son taxi, saboda taxi yana shiga duk inda nake son zai shiga da ni. Ah, misali ya danganci unguwar da nake zan je, ta iya yiwuwa ba kan babban layi yake ba, shi kuma bus dole sai babban layi. Shi yasa na fi son taxi. Na fi amfani da tagzi saɓanin bas gaskiya.

Kana karatu kafin kwana? Uh, gaskiya ba cika karatu kafin kwana ba amma nakan hau social media. Idan na hau social media, idan na ga wani abin da yake na a kai misali kamar wani abin da aka yi posting, sai in duba comment section. To nakan duba in karanta abin da mutane suka fahimta da abin da aka, aka tura. To, inda kowani ke karatu ke nan amma bana, bana wani karatu na daban gaskiya.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ni bana son wurare masu hayaniya saboda ni bani da hayaniya kuma bana son abun da ya danganci hayaniya. Shi yasa na ke son zama guri da yake da, guri da yake nasassan guri wanda ba hayaniya. Dan wani lokaci idan da hayaniya ma zaka ga tsakani da Allah zakaga har kaina ma wani ciwo yake yi saboda gaskiya bana son hayaniya ba. Ko da yaushe na ke son hayaniya ba.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To nakan duba na gani naga me yake faruwa, a kai me ya faru, duba na gani ya ya kamata a biyo ma abin idan misali, ah, kamar oga ne bai fahimci 'yan gida ba, nakan yi kokarin nusa nuna mai cewa ba daidai ba ne a yi kaza, a yi kaza. To wannan yana taimakawa. Amen.

Kana yin kiran bidiyo? Gaskiya ba sosai ba. Aaa, misali kamar idan na hau TikTok wani lokaci na kan yi ƙoƙari in yi abin da ake kira live. Sai kuma gaskiya a WhatsApp wani lokaci na kan kira in irin kiran video call nan da ake cewa video call. Aaa, amma shi ma ba kasafe bane. Gaskiya na fi kira kawai direct ba kiran video call ba.

Kana rubuta kashe kuɗi, kuɗin aiki? Eh, nakan rubuta saboda in gane, ah, nawa aka kashe a wannan aikin, ah, in gane cewan me aka fitar. Sannan, ya, ya kamata abin ya zama. Wannan nakan rubuta gaskiya, in dai a wurin aiki ne, yadda aka kashe kuɗi, nakan yi abin da ake kira wai balancing. Ina yin wannan gaskiya. Ah, nakan yi balancing.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh ina zuwa kasuwa wuraren ƙarfe goma sha ɗaya na safe. Gaskiya lokacin da nake zuwa kasuwa kenan, naje nayi kasuwanci na kuma bana tashi daga kasuwa sai kamar shida da rabi bayan har nayi sallar magarib. Tukunna nake barin kasuwa.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci amma sakamakon yanzu tunda ina da aure bani da lokacin zama na dafa abinci. Matata ce take dafa abinci tunda ni ina gurin fafutuka. MashaAllah.

Yaya sa hannu naku yake? To idan na fahimci wannan tambayar yadda, ah, nake sa hannu, ah, misali kamar aiki ne, na kan yi ƙoƙari na ga matata tana aiki, na kan yi ƙoƙarin sa mata hannu, in temakaita a wurin yadda za ta yi aikin wannan, um, gaskiya na san yi wannan ne, na fahimci wannan ta tambayar kenan.

Wane irin takalmi kake fin so? Gaskiya takalmin da na fi so, na fi so in sa takalmin da yake nan, ah, misali rufaffe wanda zai rufe mun ko'ina. Ah, saboda wani lokaci za kaji ya kama maka ƙafa yadda in misali gudu ne ma zakayi, ah, ya danganta da yanayin da ake ciki. Amma na fi son takalmin da yake rufaffe.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Tabbas ni ma'abocin haske ne, duk abin da ya shafi haske ina son shi. Abin da ke duhu gaskiya ba na son shi. Hasali sai in zan kwanta ne ma na ke ɗan rage fitila. Amma ko da yaushe ko da cikin dare ne ko da kwana zan yi, ina yin wani abu gaskiya ba na barin cikin ɗaki babu haske, ni ma abocin haske ne.

Kujerun ku suna da daɗi, tabbas suna da daɗi sabida sakamakon suna da abin da ake kira Dunlop wanda idan yanzu misali ka zauna zaka ji shi, ya ka ji ka cikin natsuwa ba wani hayaniya ba, ba wannan, ba wani wani shi yasa sai zamana, mutum yakan na, ina son kujerun mu sabida suna da laushi, suna da daɗin zama kuma.

Wane irin burodi kake fin so? To, ah gaskiya akwai burodin da na fi so. Burodin da na fi so shine wanda mai yanka yankaɗin nan wanda da turanci ake ce ma ra slicing bread. To gaskiya na fi son irin wannan burodi, saɓanin wadda ba a yay yanka shi ba.

Kana iya duba lambar QR. To, ah, ina iya duba lambar QR. Ah, duba da yanayin, ah, ya danganci yadda ta zo gaskiya. Amma idan ba, ba haka ba gaskiya ban cika duba lambar QR. Wannan a taƙaice gajertaccen misal ce ke nan e mana.

Yaushe kake cin abincin rana? Gaskiya sanda nake cin abincin rana, ina cin abinci abin da ake kira kaman a kwararren lokaci indai lokacin abincin rana ne. Na fi ci kamar wuraren ƙarfe biyu uku kai har huɗu ma ina cin abincin rana. Amma ba na cin abincin rana da wuri. Misali kuma akwai wanda haka suna ci ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu. Amma ni na fi so, na fi ci daga ƙarfe uku zuwa ƙarfe huɗu zuwa.

Me, me kake yi lokacin da ruwa yake zuba? To, ah, abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuba, na farko nakan nutse wuri ɗaya saboda idan misali, ah, na fahimci wannan tarambayen kamar na magana kamar ruwan sama ke nan. To idan ruwan sama na zuba nakan ƙoƙarin samu wuri da zan nisa saboda tsaro ba don tsoro ba.

Yaya kake magana da abokin ciniki? To, ah, abokin ciniki nakan yi ƙoƙari na, na mai maganan da ya kamata in, in duba in gani in abu ya, ya danganci na rangwatawa na sa rangwatawa saboda koyaya kama mutumirangwame yakan yi ƙoƙari ya ji daɗi kuma ka riƙe mishi magana da fara'a da ingancin da shi ma zai ji daɗin cewa lalle wannan ma abokin ciniki ne sai ga har gobe ma za ki dawo koya turo maka wasu ma.